Eh gaskiya ina share gida a rana sau huɗu, saboda gidan ba mutane sosai haka da yawa. Amma duk da haka ina son tsafta, ina share shi a duk rana sau huɗu saboda ina son ganshi tsaftace a kullum saboda ko mutum yayi baki za ka ga gidan lafiya, lau tsaftsaf bai da wata matsala. Don haka shiyasa in na share shi a da safe, sai in share da rana, sai in share da yamma, sai in share da daddare saboda idan zan kwanta, in kwanta a tsaftace. To, a haka kawai nake share gida haka, haka haka sau hurhuɗu a rana. Kullum haka nake share shi saboda ina son gaskiya in riƙa samun tsafta a gida sosai da sosai. Ina so duk rana idan zan share shi, in haka na samu baƙi su ga gidana tsaftsaf. To, gaskiya sau huɗu nake share shi da safe, da rana, da yamma, da daddare. To, in na share haka koh me yayi lafiya lau saboda gaskiya idan mutum bai share gida a rana sau huɗu, za ka iya ganin matsatsalu suna faruwa kamar za ka ga dauɗachan, dauɗachan daga nan wata cuta ta same ka. Amma idan kana share wa kamar sau huɗu haka ko sau biyar abin zai fi. To, ni dai gaskiya da yake sau huɗu nake sharewa. In na share da safe, bazan ƙara share wa kuma sai da rana, daga nan kuma sai da yamma, daga nan kuma sai da daddare. Saboda dai in samu cikakkiyar tsafta a inda nake, shi yasa nake, nake bi a hankali in share sau huɗu. To, gaskiya abin da ya sa nake share shi kenan sau huɗu a rana domin in samu full access na jin daɗin zaman shi. Saboda in samu daɗin zama, in ji daɗi saboda shi in kana share gida a kullum za ka riƙa jin daɗi, za ka riƙa jin walwala, za ka riƙa jin tsafta. Ba kamar ni da nake sharewa sau huɗu a rana, yanda nake jin daɗinshi gaskiya ba kadan bane ba. To, duk wanda yake sharewa a rana sau huɗu, shi ma na san zai riƙa jin daɗin irin yadda nake ji. Saboda in kana yin tsaftar nan sosai ka share da safe, da rana, da yamma, da daddare to za ka riƙa jin ka koyaushe gidanka tsaftsaf. Ba kada wata matsala ko wane baƙo na iya zuwa. To.

Eh gaskiya ina yin karatu sosai. Ina karanta Alqur'ani mai girma, sannan ina karanta haka textbook before in kwanta. Ina yin addu'o'i masu yawa, ina karanta qur'ani dai sosai. Shi ne na fi karantawa sosai da sosai. Sannan bayan na gama karanta shi sai in samu ina karanta textbook, in karanta jarida, in karanta essential, in karanta dictionary. Ina karanta littattafai da yawa wayanda sun kamata ace in mutum zai kwanta ya riƙa karanta su saboda suna da amfani. Za ka riƙa yin memorizing abubuwan can baya da ka manta. Za ka riƙa jin ka tunosu. Amma in kana karatu ba ka maimai tawa, za ka riƙa jin ka riƙa manta wa. Amma ni da yake idan zan kwanta ina yin karatun to Alhamdulillah ina jin daɗi sosai saboda yadda nake karanta abun yana min daɗi. Ina jin daɗin shi sosai da sosai. More especially in mutum zai kwanta ya karanta qur'ani, daga nan kuma ya ɗauko yan litattafai shi wanda yake so ya kakaranta to gaskiya za ka ji daɗin abun nan sosai. Saboda idan kana karanta irin haka alamar abubuwan nan ba za ka riƙa jin ka ba ka manta, ba ka rasa wurin mantuwa, ba ka manta abu da wuri, ba ka ɓacewa. Za ka jika kullum kana karanta abun ka lafiya lau, smooth, kana walwala ka, kana jin daɗi. Ba ka yawan mantawa da abubuwa da yawa. Amma idan aka ce ba ka karanta in za ka kwanta, gaskiya za ka ji da abun da kake karantawa can baya duk ka manta su. Amma ni idan zan kwana gaskiya abubuwan da nake yi kenan more especially in ina karanta komi, ina yin memorising ina jin daɗi yadda nake karanta abubuwan. Toh shi ya sa idan zan kwana nake amfani da wannan damai. Ina karanta abubuwa sannan sai in kwanta. Toh gaskiya abin da ya sake nan in zan kwanta nake karanta abubuwan nan da dama kenan. Toh kuma gaskiya duk yawanci idan mutum zai kwanta yayi wannan abubuwan zai ji daɗin al'amuran shi gaskiya ba ko filin inda zai yi zai ji daɗin shi gaskiya ƙwarai da gaske zai ji daɗin yadda zai yi filin. Kamar in mutum zai kwanta zai karanta abun toh zai ji daɗi.

Eh gaskiya, da yamma ina zuwa filin ƙwallo in yi ƙwallo, sai zan je wurin cin abinci in ci abinci, sai zan je wurin motsa jiki in motsa jiki, sai zan je wurin siyar da abin sha in sai abin sha in sha. Sannan sai in dawo gida in kwanta, in kwana. To gaskiya, abubuwan da yasa nake wannan abubuwa kafin in kwana shine, da farko ina je wurin ƙwallo, na gama yin ƙwallo ina jin wani daɗi a cikin raina. Ya je ƙara min walwala in riƙa yin rayuwa lafiya allo. Idan na gama ƙwallo daga nan kuma ina tafiya wurin, wurin yin tada jini, in tada jini na a wurin motsa jiki, in motsa jikina. Saboda jini na da ya ɗan daskare ya tashi. Na gama a wurin gym sai in je wurin cin abinci. Gaskiya mafi akasari ina cin abinci a wurin siyar da abinci. Inna sai abinci na ci to ina jin daɗi yadda sai inji ƙarfi na ya dawo. Daga nan kuma sai in je wurin kallon ƙwallo, in kalli ƙwallo a TV, wurin kallon fim. Daga nan idan na gama sai in je in siya wa abun da zan sha mai sanyi, in samu ina je mun sau na sha. Na sha abin mai sanyi na gama sai in je in kwana. To gaskiya wannan abubuwan su na fi a yamma kafin na kwana. Bayan suma ina yi shi da yawa amma wa'annan su ne waɗanda na fi sosai kafin in kwana. To ni ina matukar jin daɗin idan nake wannan abubuwan saboda duk in za ka kwana ka yi wannan to za ka ji daɗi sosai. Za ka yi walwala mai ƙarfi, mai daɗi. Saboda gaskiya irin wannan abubuwan in mutum na yin su zai ji daɗin yin kwana, zai ji daɗin yin bacci, zai ji shi cikin walwala. Ba kamar in ka je kallon ƙwallo, kana ɗan samu abinci ka ci, sannan ka je wurin motsa jiki ka motsa jikinka sosai da sosai. Wannan abu gaskiya yana min daɗi sosai ba kamar yadda komai yake taya ba. In na abun ga gaskiya ina jin daɗin yadda nake yi kafin na kwana. Saboda su idan ka lura, idan kana yin wannan abubuwan kullum ko da yaushe to za ka ji jikinka ya canza, za ka ji ka komi naka yana, kana, yana aiki sosai. Za ka riƙa jin walwala kuma ta canza sosai. To shi yasa nake ɗura nan idan zan kwanta, idan zan kwana da yamma nake fara yin su sannan kafin na yi komai.

Kai gaskiya rubutuna yana da matuƙar. Yin kyau. Ba kamar idan da ina makaranta, idan aka ba da rubutu duk ajin mu ne ake kawo min rubutu, ina yi saboda rubutuna yana da mugun kyau, mugun kyau sosai. Idan na tsara rubutu in ka ganshi zakai zaton ba mutum ne yayi shi ba, zaka yi zaton cewa kamar wani AI ne yayi shi. Saboda kyau rubutu na gaskiya na daga Allah ne. Na iya rubutu sosai da sosai gaskiya saboda ni kaina idan nayi rubutu ina dubawa, in gani yadda yayi kyau sosai. In zo daga baya ina kallo, ina jin daɗi saboda, saboda iya rubutuna ma a makarantar mu ne aka zaɓa wanda yafi kowa iya rubutu. Ina da kyaututtuka da aka ban daga makarantar mu sosai wanda yana nuna cewa na mu iya rubutu sosai. Wanda ni kaina na san eh, na iya rubutun nan sosai saboda gaskiya idan nayi rubutu ba kowa wanda ya gani yana yabawa, yana cewa kai Alhamdulillah, kai Mashallah. Gaskiya na rubutu ya yi sosai to, abin da ya sa ni ma na san daga Allah ne wannan iya rubutun saboda idan nayi rubutu, za a ga wannan bayan wannan word, kalma bayan kalma, wannan bayan wannan, wannan bayan wannan. To gaskiya abin na mun daɗi sosai. A yanayin yadda nake ganin ina yin rubutu kuma ana yabawa da cewa yana yin kyau. Wannan yace ya yi kyau, wannan yace ya yi kyau, wannan yace ya yi kyau. To shi ya sa mani ke jin daɗi. Ya sa nasan na iya rubutu kuma mutane da yawa suna zuwa suna gaya man cewa eh gaskiya na iya rubutu Alhamdulillah. Ni kaina in ce to eh gaskiya shi ya sa ni san na iya rubutu saboda za ka ga har malamai idan ina makaranta suna kawo min rubutu. Ina masu rubututtuka. Wannan malami ya kawo mai rubutu, wannan ma ya kawo in mai waƴancan ma. In za a yi project a kawo min in rubuta. In duk wanda zai yi wani abu saboda in ana so a ga rubutu, ya yi kyau sosai, ya fita to ni ake kawo mashi ina yi. To gaskiya wannan ni ina ganin babbar dama ce wurina. Ina jin daɗi yadda mutane suke yaba abun. Su na jin daɗin shi. Shi ya sa ni ma ina jin daɗin yadda nike yin shi. Kuma Alhamdulillah abun yana min daɗi sosai yadda mutane suke yaba rubutun da nake yi. Wasu mutane dubbunai sun ce min na iya rubutu. Rubutuna yana da kyau. Ya yi kyau sosai. To shi ya sa na ƙara ganin cewa eh gaskiya ni ma ina da baiwa wadda Allah ya ban ta iya rubutu. Alhamdulillah Allah ya ban baiwa ta iya rubutu.

Eh, gaskiya duk ranar Lahadi. Ba a bari na ina aiki saboda ita ce ranar hutuna. Duk ranar Lahadi ake bani hutu a wurin aikina in je in huta saboda na yi aiki sosai. Ranar Lahadi shine ranar hutuna. Sannan kuma bayan Lahadi, duk ranar Talata ana bani awa uku in je, inyi abin da zan yi, in dawo wurin aiki. To gaskiya ina matuƙar jin daɗin yadda ake bani wannan damammaki. Ina zuwa ina hutawa domin gaskiya ina jin daɗin yadda ake releasing dina ranar Lahadi a ban in je in huta complete rana. Duka ranar Lahadi an banda ma inte in yi abin da nake so. To ita kuma ranar Talata ana bani awa uku ne saboda in je shima in yi abin da nake so in dawo. Amma gaskiya baya da na fi jin daɗi irin ranar Lahadi saboda ita za a bani complete rana ne ace in je in yi abin da nake so. To shi yasa, to in nagaran Lahadi ta zo nake farin ciki, nake jin daɗi saboda ranai na son banda aiki ban yi komai. Zan je ne in kalli fim, in ci abinci, in je wurin tare da jini, in te kallon ƙwallo, in tafi wurare da yawa de To shi yasa gaskiya. Amma ranar Talata shima ina jin daɗin shi saboda shima akwai awannin da ake ware man. In je inji daɗi nasu, inji daɗinsu saboda gaskiya ina jin daɗin ranar Talata.

Eh gaskiya, na fi son baƙar kala. Na fi son baƙar launi saboda ko cikin kayayyaki na, ina da baƙaƙen launi sosai. Saboda ni gaskiya baƙin launi ya mun saboda za ka ga baƙin launi yana shiga da duk irin kayan da ka haɗa shi. Za ka ga baƙan launi shi abu ne mai kyan gaske saboda in ka kalli launin ma ya yi, ya yi fice da sauran launuka haka. To shi baƙin launi dai gaskiya yana, yana, yana da kyau sosai. Kuma idan ka sanya shi, kana iya haɗa shi da kowane kalar launi wanda kake so. Saboda shi wannan launin za ka ga ka yi amfani da shi wurin, wurin kamar jan hankalin wasu haka su so kala launin. To gaskiya abin da ya ja ra'ayina nake son launi baƙi shine za ka ga irin yadda yake ƙyalƙyali da kalar yadda yake da kyau ba kamar kowane launi ba haka. Shi baƙin launi ya bambanta da irin haka sauran launuka saboda launi shi baƙi idan ka samu baƙin launi, gaskiya ka, kana jin za ka ji daɗin shi ba kamar na kowane kalar launi ba. To gaskiya abubuwan da su ka sa nake son baƙar launi shine na farko, baƙin launi dai za ka iya haɗa shi, za ka iya haɗa shi da kowane kalan abu ya baka ma'ana mai kyau. Yanzu idan ka lura duk inda kaje za ka ga sai ka samu abu mai baƙin launi. Lawura, baƙin launi mutane na son shi kuma dai ba haka ba, abin da ya sa nece ina son shi ba kenan. Ni daman can baya baƙin launi yana burge ni, shi ya sa na yanke hukunci gaskiya. Zan ɗauki baƙin launi a matsayin wanda abun da na fi so a cikin launi. To bayan nan kuma babu launin da ke burge ni bayan baƙi. To gaskiya ne, wurani na fi son baƙin launi a duk inda abu yake. Ko bani a kai in ɗauka, ina ɗauka abu mai baƙin launi ne. To shi ya sa in ka ɗauki abu mai baƙin launi za ka ji daɗin shi kuma gaskiya zai burge ka. Kai ma za ka yi abun ganshi sosai. To shi ya sa nake son abu mai baƙin launi.

Eh, gaskiya na fi son lift saboda ita matattakala akwai wahala sosai. Zaka gaji, ƙafafuwan ka za su gaji, zaka sha wahala, zaka yi zufa, zaka ɓata lokaci, sana'an zaka gajiyar da kanka. Kuma gashi in kana da kaya, bazaka iya hau matattakala ba sosai saboda zaka riƙa tsayawa kana hutawa. Gaskiya na fi son lift saboda shi ya fi sauƙi. Zaka shiga, zaka taɓa inda kake so ya kai ka. Cikin sauri za ka ga ya kai ka inda kake so ba kamar matattakala ba. Ita matattakala ita sai ka sha wuya tattakawa. In kana da ciwon ƙafafuwa ma, kaga sai ciwon ka ya tashi. Amma ita lift idan ka shiga kawai, zaka taɓa abinda kake so ya kai ka. Kawai za ka ga ya tafi da kai cikin sauri, cikin sauƙi, cikin takalo na ji. Amma shi matattakala yana da rashin amfani da yawa, wanda rashin amfanin shi ya fi amfanin shi yawa. To amma shi lift gaskiya yana da mugun amfani saboda shi lift idan, idan ka taɓa shi ka ce ya kai ka kamar, kamar hawa na takwas, zai iya kai ka ya mai duka, ya kara kai ka ya mai duka, ya ƙara kai ka ya mai duka wanda yake tafiya a matattakala bai kai ba ko suna. To gaskiya shi ya sa shi amfanin lift ya fi na matattakala sau da yawa ma saboda idan ka lura da lift, shi abin shi yama fi kyau a bisa na matattakala saboda shi shiga kawai zakayi a cikin abun, sai ya kulle sai ka taɓa mai inda kake so ka je. In hawa na ɗaya ne ya kai ka, in na biyu ne, in na uku ne, in na huɗu ne, in na biyar ne sai zai kai ka cikin sauri, cikin sauƙi. To wannan muhimman abubuwa su ne suka jawo ra'ayina na zaɓi lift. Amma gaskiya a bisa matattakala. Matattakala ma ita ma tana da kyau amma bata kai lift ba gaskiya. Sa nasan duk wanda zai bi son wahala, bi son ya sha wuya, bi son ya daɗe, na san zai iya zaɓawa lift a matsayin abin da ya fi so a matsayin ba matattakala ba. To shine dai abin da na ga.

Eh gaskiya a ko da yaushe da safe zakara shine wanda yake fara tada ni a bacci. Saboda muna da zakaru a gidanmu da yawa sosai saboda ina yin kiwon zakaru ma zakara ma sosai. To gaskiya zakara yana tada ni bacci ah kullum da safe saboda yana yin cara mai amfani. Ku kurku to idan yayi caran nan, gaskiya abin yana matuƙa burgeni. Saboda ya san daidai, ya san time dinda mutum yake so ya tai aiki. Wani lokaci ma ko ka sa alam, wannan alam ɗin ba zai tada ka da sauri ba yadda zakara zai tada ka da safe cikin aminci. To gaskiya zakara yana tada ni bacci kuma yana jin daɗi yadda yake tada ni bacci saboda gaskiya bai be ta kuramun. A kullum idan zan tai aiki, na saba ma shi ke tada ni saboda kukan shi yana da daɗi. Kuma in kana bacci, za ka riƙa jin kukan shi ya zo ma gaskiya har inda kake. Wani lokaci in ka sa alarm, alarm na iya bugawa ba ka ji ba. Amma shi zakara duk inda ya tada ka da safe to gaskiya za ka ji kukan shi sosai. To wannan babban dalilin shine yasa zakara yake tada ni a kullum a gida. Eh kukan zakara gaskiya yana zo mun sosai saboda mu zakarunmu suna ma da yawa sosai. To idan wannan yayi kuka, wannan yayi kuka, wannan yayi kuka idan suka haɗe to mutum yana jin kukansu. To wani time ɗin ma in mutum ya ji kukansu sai ya tashi yayi abin da zaiyi in kuma kamar ranar lahadi ne ban zuwa wurin aiki idan suka tada ni sai in tashi in tai haka wurin motsa shi ko wurin cin abinci, inci abinci kuma in koma inci kudan harkokina. To still dai na ji kukansu kullum. Duk rana ina jin kukansu, ina jin kukansu ranar mande, ina jin kukansu ranar litinin, ina jin kukansu ranar talata, ina ji ranar laraba, inji alhamis, inji juma'a, inji asabar, inji lahadi. To gaskiya ranar daban jin kukan wannan zakara ɗin a gida saboda muna da zakaru a gida da yawa. Waƴanda kuma suna haɗa kansu su yi kuka, wanda kukan zai bada ma'ana babba har ya sa mutum ya jiyo daga inda yake. To wannan babban dalilin ne da ya sa na ce eh ina jin kukan zakara.

Umm, gaskiya ina zuwa cafeteria ne. A wajen aikin mu akwai cafeteria, wurin da ake sayar da abinci. To idan aiki yayi yawa muna zuwa, ina zuwa cafeteria ne in siya abinci. Dan rana idan naje ina zuwa wajen ne in siya abincin safe in ci. In mu ka ci gaba da aiki na rana yazo in je in siya na rana wajen cafeteria wurin sayar da abinci. In dare yazo in je chan in siya again in kara ci. To gaskiya wurin sayar da abinci nake zuwa in siya abinci ana ce ma wurin cafeteria. Babban guri ne wanda kowa yana zuwa wurin ya ci abinci. To gaskiya can ne nake cin abinci na a wurin aikina. Sannan kuma in naje wurin aiki bana tasowa sai da daddare. Shi yasa idan naje tun da safe, idan naje tun da safe naje wurin sayar da abincin wato inda ake ce ma cafeteria. Na siya abinci na safe na ci, na fara aiki. To gaskiya sai kuma da rana sai in kara komawa wajen sayan abincin wanda ake ce ma cafeteria. Sai in kara siya, in kara siya sosai. In na kara siya sai in koma wurin aiki, in cigaba da aiki. Sai kuma da yamma suna nan masu sayar da abincin sai in kara komawa wurin sayar da abincin inda ake ce ma cafeteria. Sai in siya abincin wurin in na siya sai in ci, in na ci sai in koma wurin aiki. Daga nan kuma in aka gama aiki to sai mu tafi gida. To gaskiya nan ne nake zuwa ina cin abinci. Wajen an rubuta mai cafeteria, cafeteria sunan wurin inda ake sayar da abincin. Wurin gaskiya babban guri ne masha Allah. Saboda duk wanda ya je gurin yana samun abinci enough mai yawa, mai ƙarko, mai daɗi. To shi yasa duk wanda yake son sayan abinci yana zuwa wajen ne ya siya cikin rahusa, cikin jin daɗi da kwanciya hankali. Yawwa shi yasa nake son wurin, nake cin abinci wurin, nake jin daɗin wurin.

Gaskiya ina matuƙar son abinci da yaji, yaji sosai, abinci ya ji yaji Ba kamar a sa su atarugu, a sa min pepper, yaji sosai a abinci. Gaskiya ina matuƙar son abinci mai yaji, wanda idan da a gida aka ban abinci ba yaji sosai. Gaskiya sai na samu, inda na samu yaji na ƙara mai. Ei to, magana gaskiya ina matuƙar son abinci mai yaji, saboda yaji gaskiya yana burgeni saboda bai yi min komai a jiki. Na saba cin shi yaji sosai, shiyasa idan na ci yaji duk rana ma sai na ci shi saboda idan ban ci ba, gani nake kamar zan iya samun wata matsala ne. Saboda tun ina yaro, na saba da cin yaji sosai a cikin abinci, wanda idan aka yi abinci a gida an sani ana samun yaji na daban wanda yajin sosai za'a zuba mana shi saboda ina son yaji a abinci sosai. Gaskiyar magana ina son abinci mai yaji, abinci ya ji yaji yayi daɗi sosai saboda wani lokaci ma in abinci ya ji yaji ya fi yin daɗi ba kamar abinci bai ji yaji sosai ba. To gaskiya ina son yaji, ina son abinci mai yaji. Shine final ina son abinci da yaji sosai, mai yaji sosai.

Ei gaskiya, ina-- na fi zuwa shagon game saboda can, a can nake ayyukana sosai da sosai. Idan ina tsaron shago ne na game haka irin na PS, irin na, na yin Mortal Kombat, irin na yin Immortals. To, irin wannan shagunan na fi zuwan su saboda gaskiya su irin wannan shagunan za ka riƙa jin, za ka riƙa yin enjoyment, enjoyment saboda su games haka za ka riƙa jin daɗin buga su. To gaskiya na fi zuwa irin shagon yin games saboda shagunan, shagunan suna da kyau kuma ga daɗin mu'amala. To shi yasa idan ina so in je wani waje, ina zuwa shagon games saboda a rana ma in, idan na dawo aiki to zan wuce shagon game ne. Sai na yi gama game na, na ɗan yi refresh na rayuwata, na ji daɗi. Saboda su irin waɗannan shagonin gaskiya suna da baƙin matuƙar mahimmanci a je su saboda ko kana cikin baƙin ciki, idan ka je irin wannan shagunan za ka ji ka koma cikin farin ciki. To gaskiya ina son in je irin shagunan nan saboda gaskiya suna da matuƙar amfani. Mutum ya je su zai riƙa, zai riƙa tunawa, zai riƙa memories na wasu abubuwan da aka manta. To shi yasa na zaɓi a riƙa zuwa shagon game gaskiya sosai saboda idan kana zuwa shagunan irin haka game da na PS da na Mortal Kombat da na Mota haka irin na Car. To za ka riƙa yin feeling ɗin joy, za ka riƙa da shiga cikin farin ciki sosai saboda su wannan shagunan suna ƙara wa mutum ƙwarin gwiwa sosai da sosai saboda haka shi yasa ni ma nake matuƙar zuwan su, ina jin daɗin su sosai da sosai. To kullum da safe ina zuwan su da rana ma in je da daddare ma in je saboda ni ina son shagon game haka. To wannan dalilin shi ne ya ja nake zuwa irin shagunan game da haka.

Eh gaskiya ina kallon madubi a rana aƙila sai kai su ashirin. Saboda ina jin daɗi yadda nake ganina cikin madubi, yadda nake fitowa da kyau, wanda wani abu ina ganin kaina sosai da sosai a ciki. Na yi kyau, na yi fresh, na yi look, na, na, na kallon kaina a ciki sosai. Sannan kuma idan ina kallon kaina a madubi zan ga cewa eh gaskiya ina da kyau. To gaskiya a, aƙalla a ba'a kasar ba ina kallon madubi a tukura nasu arba'in. Saboda idan na tashi da safe ina kallon madubi in ga yadda fuska ta tayi. Sannan dubbai minti ashirin ina haƙara kallo in gani, mm, na samu wata matsala a fuska ko wani abin ya faru. To gaskiya shiyasa a duk rana ina kallon madubi so arba'in zuwa so hamsin gaskiya. To idan kana haka kallon madubi a kai a kai zaka iya gane haka idan fuskan ka tana da matsala ko kuma wani abu ya faru da kai. Amma idan baka ganin madubi kana iya ganin ƙuraje sun takura ma, zaka riƙa ganin wani dabbar dabbar a fuskar ka wanda baka san da shi ba. Amma idan kana kallon madubi aƙalla ba'a kasar ba kamar rana so arba'in to zaka iya gane cewa eh gaskiya wannan abin madubin naka eh ya yi amfani sosai da sosai. To shiyasa idan ka kalla madubin za kaji eh kai kanka fuskarka ba abin da ta yi. Sannan kuma zaka riƙa ganin kanka ciki ka yi kyau wanda wannan ma gaskiya opportunity ce mai kyau. Kar ka gane cewa eh gaskiya kai kanka ba ka da wata matsala. To gaskiya madubi yana da matuƙar amfani. Mutum ya riƙa dubawa a duk rana aƙalla na tsawon ko ka riƙa duba madubi su hamsin haka ko su arba'in a rana. Saboda kar ka gane cewa ya fuskar ka take tafiya ko kuma ya jikin ka yake canzawa. Saboda da madubi kana iya gano canje canje da yawa wanda jikin ka yayi. Daga nan ka samu ka magance su. To amma idan baka yawan duba madubi kana iya ganin wani abu ya faru da kai wanda kai ba zaka sani ba. Sai daga baya za ka yi tare cewa da na sani amma ina kallon madubi sosai a rana. Tunda yanzu haka kana iya ganin wani abu ya fito ma nan take. Amma idan kana ɗuba madubi ba za ka bari abun yayi tsawo sosai ba. Za ka magance matsalan. Amma idan da a ce kana ɗuba madubi da abu ya fito ma nan take za ka fara tare shi ba sai ka bari ya cimma ba ya fi ƙarfinka. To shiyasa yana da amfani ko aƙalla ba ka kalla madubi so hamsin ba a rana to ka kalla so arba'in yadda nake yi. Inda ni ina kallon madubi ne a so arba'in kuma wannan yana taimaka min wurin in gane al'amurra na yadda suke tafiya. To shiyasa idan na tashi ina yayyin kallon abubuwa madubi sosai saboda yadda zan riƙa ganin kaina yadda ban so wata matsala ta samu da ni ko in raunatu ko in ji ciwo. To gaskiya shiyasa nake yin amfani ina abin ga. Ina jin daɗi wurin idan nake amfani da madubi ina kallon kaina sosai.

Eh gaskiya ina raba abinci da mutane saboda duk time inda za mu wuce abinci a gida to muna rarraba ma mutane. Mu rarraba ma makwabta sannan mu kira masu ƙaramin ƙarfi mu ba su. To gaskiya muna rarraba abinci ga mutane saboda hakan, hakan yana da kyau kuma za ka sami lada. Idan kana rarraba abinci ga mutane wanda ba su da ƙarfinsa ye ka ga ka taimaka masu kuma za su ji daɗi, za su yaba, za su sami albarka. Kai kuma Allah zai taimake ka, ya ƙara buɗawa, ka ƙara samun wadata, ka sami albarka, ka ƙara ganin kana samun hanyoyi masu yawa na samu. To shiyasa gaskiya ina rarraba ma mutane abinci kamar da safe idan aka yi ina rarrabawa ko kuma da rana ko da yamma. To kamar duk wani time inda aka samu mutane wanda dashi kamar, kamar lokacin to wannan time ne na rarrabawa mutane saboda duk wanda ka ba zai ji daɗi kamar haka a gida ana ba su kula babba wanda za su ji tushi kuma su ji daɗi.

Eh, gaskiya ina son burodi mai kwakwa saboda gaskiya burodi mai kwakwa yana yi, yana da daɗi. Kuma gaskiya za ka ji kanajin daɗin shi ba kamar sauran burodi ba. Shi gaskiya burodi mai kwakwa yana da abubuwa guda biyu. Na farko za ka ji garɗin kwakwa kuma za ka ji laushi, za ka ji daɗi, za ka ji garɗi. To, wannan muhimmin dalilin ne ya sanya na fi son burodi mai kwakwa saboda sunan bread ɗin yake Khadija, Khadija Bread. To gaskiya idan ka samu wannan bread ɗin, gaskiya yana jin daɗin shi sosai idan ba bread ɗin da kike ci kamar irin shi. Saboda zai ƙara mana tsuwa, za ka ji daɗin shi kuma ga garɗi, ga daɗi. Nima irinwanda nake ci sunan shi Khadija Bread. To suna yin bread ɗin su da tsabta, da nutsuwa, da kwakwa da jin daɗi. Tushe sa idan na samu wannan burodin gaskiya ba ƙaramin ciniki ne ba saboda irin daɗin da yake da shi. Kuma gaskiya shi wannan burodin gaskiya kowa yaba da irin daɗin shi. Shi yasa a ni ma da na ci shi nayi bada daɗin shi. Shi yasa ya zama hawan da na fi so. To don haka shi yasa wannan burodin yayi burgen sunan shi Khadija Bread kuma suna yin shi da kwakwa a ciki.

Eh gaskiya ɗakina ina sa mai haske ma already gaskiya ina son ɗaki da haske saboda ni ban son duhu sosai. Dan ko in zan kwanta ina amfani da, ina, ina haska ƙwai, ina sa journey saboda ni gaskiya abocin san kallan haske ne. To gaskiya ina sa haske sosai, a ko ina in ga haske a ɗakina. To ina son haske gaskiya sosai saboda idan haske ya haska ɗakinka zaka ji wani walwala, zaka ji dadi, zaka ga kallon ko ina da ko ina inda kike so. To shine ne babban dalilin da ya sa nike sanya haske a ɗakina gaskiya. Saboda shi haske yana da matuƙar amfani, zai taimaka ma da ganin abubuwa da yawa a kusa da kai. To shi yasa da in zan kwanta ina kunna haske saboda ina matuƙar son shi kuma yana da amfani. Kuma ko in zanyi abu ina haska haske, ina yi amfani da haske a gaskiya sosai saboda haske yana da matuƙar amfani zai haskaka ma ɗaki, ya hiddo ma ɗakin ka, ɗakin ka yayi kyau, ya ƙyalli. To ni gaskiya babban dalilin da ya sa nafi ke son haske a ɗakina shine za gaka ɗakin ka ko ana duhu to kai ɗakin ka, zaka ganshi duk wanda ya shigo shi bai so ya fita saboda hasken da ke gare shi da ƙyanƙyanki. Abubuwan ban sha'awa zaka iya gani ta ko ina suna haskawa. Ko ka yanda zakai wani decoration idan ka sa haske a ɗakin to za ka ga decoration ɗin naka yafi to normal yayi kyau.

Eh gaskiya muna madubbi a gida kusan madubi guda tara. Saboda muna amfani da madubi sosai a gida, wajen duba fuska da kuma duba yanayin yadda mutum yake. To gaskiya muna matuƙar amfani da madubi a gida, saboda madubi na da amfani shiyasa muka sawo madubi da yawa a gida muka a ajiye. Saboda arika amfani, amfanuwa da su, arika kallon fuska, arika decoration da su, arika yin tsare-tsare dasu. Wannan dalilin ne yasa muka sawo madubai da yawa. To gaskiya madubi na da amfani da wanda idan kana amfani da madubi zaka riƙa ganin kanka ciki, ka yi kyau, ka yi haske, ka yi fitowa mai kyau, ka gaskiya ka ji daɗi, ka kalla kanka a cikin madubi da kyau. To gaskiya, har wannan dalilan ne Ya sanya muka sawo madubai guda tara a gidanmu. Eh gaskiya muna da madubi guda tara a gida, waɗanda suna amfani, ana amfani da su sosai. Madubi tara ne, wanda a gidanmu bamu da yawa amma idan kana so ka yi amfani da madubi, zaka je ka zaɓi wanda kake so, irin wanda ze ma toh sai ka yi amfani da shi. Sai ka sanya shi, sai ka kalla kanka sosai da sosai don tabbatar da cewa eh gaskiya ka ji daɗin shi, shi yasa muka sawo madubai da yawa a gida.

Eh, gaskiya nima abokin satare ne. Wanda gaskiya turare yana da ƙamshi, yana da daɗi a jikin mutum. A inda idan ka sa turare za ka ji kana ƙamshi sosai, kana jin daɗin walwallanƙa. Wanda gaskiya turare yana da daɗi a jiki. Kuma ina sa turare kullum don rana. Don kamar ina sa turare ranar Monday, ina sa turare Talata, ina sa Laraba, ina sa shekarar Hamis, ina sawa Juma'a, ina sawa Asabar, ina sawa Lahadi. Saboda gaskiya, daɗin da nake so in ji, ina so in ji ina ƙamshi, ina jin daɗi ina walwala. To gaskiya ina fannin turare.

A gaskiya a duk ranan da na ji an ce za a bada albashi, gaskiya ina matukar jin daɗi. Eh ina yin rawa, in yi tsalle, in juya, in yi walwala, in ji daɗi saboda ranar albashi ta zo. Babban gori na daman in ga ran da za a yi sarari, in ji daɗi, in, in juya, in juya, in yi walwala sosai da sosai saboda gaskiya ranar albashi abin na yin daɗi. Ba kaɗan ba gaskiya saboda idan ka duba ranar da ake albashi da kyau, za a ga duk wani wahala daga ka sha can baya. Idan ranar albashi ta zo, za ka yi mugun jin daɗinta. Gaskiya za ka sarara, za ka yi al'amurra masu kyau, za ka ji daɗin yin walwala da abubuwan da ya kamata dai da komi da komi dai. Za ka yi farin cikin ganin wannan al'amurra naka. To gaskiya shine babban dalilin da ya sa nake son yin, nake jin daɗi a dogaran da aka ce albashi ya zo. Saboda gaskiya a dogaran da ka, ka ji ranar albashi ta zo, gaskiya za ka je yi mugun daɗi saboda abubuwan da za ka fuskanta gaskiya masu kyau ne saboda za ka in kana son ka yi wani abu mai kyau, za ka je ka amfani da albashin ka, ka siya. Ko in za ka yi wani abu za ka ɗauki albashin ka ka je ka yi. Toh gaskiya shi ya sa wannan abun yake da babban tasiri a wajena domin cewa abin na min daɗi. Abin yana cizo na sosai kuma ina jin daɗin yadda nake albashi. Yadda ranar albashi ta zo yadda mutane ke jin daɗi sosai da ni ma ina jin daɗi sosai in ga ranar albashi ta zo saboda gaskiya idan aka yi ma albashi ina siyan abubuwa sosai, in ajiye saboda masu amfani. Ina siyan abinci, in ajiye, in siya kayan sawa, in siya ma yarana abubuwa dayawa. To shi ya sa idan ranar albashi ta zo nake matukar yin farin ciki da jin daɗi.